Na fi son kayan gishiri kamar irin su nama, shinkafa da miya, tuwon shinkafa, doya da sauransu, wainan fulawa da sauransu. Ban fiye son kayan zaki sosai ba. Abin da nake sha na zaki ma bai wuce kamar shayi ba da sauransu. Amma na fi son kayan da ake, kaya ne gishiri musamman shinkafa da wake da mai da yaji ko kuma tuwon shinkafa ko kuma faten wake ko kuma abinci dai mai rai da lafiya wanda aka dafa shi da gishiri. Na fi son wannan. Kayan zaki kamar irin su cakuleti da kuma alawa ban fiye amfani da su ba. Ba su fiye damuna ba. Na dai fi son kayan gishiri da aka yi amfani da shi. Ya fi mun daɗi a baki. Haka ne.

Tabbas ina raba abinci da mutane musamman idan an dafa shi da ɗan yawa. Raba abinci da mutane yana kawo soyayya, yana kuma kawo buɗi. Domin a musulunce ma, idan ka ciyar da mutane, Allah zai ƙara ninka maka dukiyarka. Rabawa mutane abinci yana da muhimmanci sosai a addinin musulunci domin yana kawo soyayya da ƙaunar juna kuma yana kawo arziki, yayalwata, ya haɓaka. Don haka na fi son a kullum idan na dafa abinci in raba shi da mutane, na fi jin daɗi. Bana iya zama a gurin da zan dafa abinci ban samu na ba wa almajirai sadaka ba. Hakan yana taimakawa matuƙa da gaske kuma yana ƙara haɓaka tattalin arziki yana kuma da muhimmanci rabawa mutane abinci a musulunci.

Eh ina cije farce musamman idan babu rezan da zan yanke farce nakan cije farce domin cire shi daga hannuna. Sai dai a likitance masana likitanci sun ce cije farce yana da illa matuƙa. A al'adance ma wasu suna ganin idan mutum yana yawan cije harshensa, zai ci gaba da haihuwar ƴaƴa mata. Wanda wannan ina tunanin camfi ne a al'adar Bahaushe. Sai dai kuma wani lokacin idan na cije farcen, ya maƙale mun a baki yakan sa ni amai. Dan haka ban fiye son amfani da cije cije farce ba domin yanke farce. Na fi ƙaunar in samu reza ko kuma abin yanke farce wato wanda ake ce wa nail cutter in yanke farce da shi. Mai makon cije farce, na fi son in yi amfani da reza domin yanke farce na. Maɗalla.

Ina yin amfani da kafofin yaɗa labarai kamar su rediyo, talabijin, Facebook, WhatsApp, Instagram da sauransu domin ganin abubuwan da suke faruwa a duniya. Sai dai na fi amfani da kafafen sada zumunta na intanet domin samun ingantattun labarai. Akwai jaridu na gida da na waje da suke watsa labaran da suke gudana a duniya. Nakan yi amfani da wannan ƙwarai domin samun ingantattun labarai. Akwai jaridar Freedom Rediyo, Premier Rediyo, Express Rediyo, wato ainihin rediyoyin da muke amfani da su a gida. Sai kuma na waje akwai irin su BBC Hausa, RFI, uh, DW da sauransu. To su ma nakan yi amfani da waɗannan kafafe domin samun labaran abubuwan da suke faruwa a duniya.

Ina son tufafin da duk zai rufe min jiki, musamman doguwar riga wato abaya ko kuma tufafin hijabi. Ina kuma son atamfa. Ina son material. A takaice ina son amfani da tufafin da yake da inganci da ya dace da al'adata da addinina. Musamman ina son tufafi mai kalar ja. Ina son kuma tufafi mai kalar blue. Blue ɗin ya kasance ba blue mai haske sosai ba. Ina son tufafin ya kasance-- ina son tufafi mai ruwan toka. Ina kuma son tufafi mai ruwan makuba. Ina son amfani da tufafin da yake da matuƙar inganci da kyau kuma ya dace da addinina da al'adata. Musamman hijabi ko kuma abaya ko kuma gyale wato mayafi wanda zai rufe min jikina da kyau.